Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine, eh, biyan albashi da wuri. In aka biya albashi da wuri ƙwarin gwiwan mu yakan ƙaru.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Eh, ina sasanta rikici a aiki, A yayin da aka samu wani al'amari ya shige duhu ko kuma aka samu bambancin ra'ayi na mutum biyu. To kowa za'a mai magana yayi aikinshi a daidai lokacin da ya dace. Ba wani aiki ba ko kuma wani abu makamancin haka. Sai a yi ma kowane ɓangare magana inda mutum zai yi ƙoƙari ya ga yagyara. Daga nan kuma sai komai ya kau kowa ya manta. A ci gaba da harka tare cikin annashuwa da farin ciki. Wanda rigima ba, rikici ba abu yi bane a gunan aiki. Saboda zai dakusa ci gaba na mu--

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, ina zuwa aiki daidai lokaci. Sabida in aikina a misali karfe goma nake fara aiki to ina baro, eh, daga inda zanyi aiki na kam barci, eh, tara da rabi. To zuwa ƙarfe goma na riga na isa na fara aiki kuma a kullum ina zuwa a ranan da ya kamata. In je ina zuwa duk a lokacin da ya kamata ace na je. Sabida haka dai dan wannan ne. Ina zuwa aiki a daidai lokacin da ya kamata kuma ranan da ya kamata. Kuma duk wani rana in dai akwai aiki zan yi ƙoƙari inga na je na yi abun da ya kamata ace nayi acan. Nakan yi aiki wanda ya kamata ace nayi acan.

Yaya kake kula da gashin ku? Ina kula da gashin mu ta wajen siyan mayamayai, mai wanda yake gyara gashi. Wanda a kullum zan shafa man sa'annan in taje gashin, in gyaggyara sabida in yi brush sabida ya kasance da kyau kuma cikin tsafta kuma cikin kamala wanda in an gan ka ko a bakin aiki ne bara ace wannan mai dattin ba. Zai zamto kulawa da kake da gashin ka. Wajen siyan maimai zaka iya siyan mai mai, na wa'yansu iya adadin kuɗi wanda za ka siya man nan ka dinga amfani da shi wanda yake na gyaran gashi. Wanda dinga amfani dashi, kanka ba zai dinga cukurkudewa ba inda mutane zasu dinga kallon ka a matsayin cewa ko baka san gyara gashi ne ko wani abu makaman--

Kana iya ɗinka tufafi? Eh. Ba na iya ɗaukar tufafi sabida ba aikina ba ne. Ba aikina ba ne. In dai kana nufin cewa ko irin masu ɗinka tufafi irin tailo haka to ba na iya ɗinka tufafi sabida ba aikina ba ne. Babu ta yanda za a ce na je na yi abin da ba aikina ba ne amma in dai wai in ba da kuɗi a ɗinka min tufafi ne, ina ba da kuɗi ana ɗinka min tufafi sosai sabida tsafta tana da kyau sosai. Idan ka ba da kuɗi sai ka yi sabon kaya wanda in za yi wani biki ko za ka je wani gu mai muhimmanci ko kuma za ka sa kayanka ka fito waje, ka yi kyau, eh, ka yi daɗin kallo mutane ana tare da sauransu. Kai wa kanka haka, wanke kanka da kuma taron mutane wanda kake tare da shi in dai kana ɗinki mai kyau amma mutum ya zo kawai ka sa kowane kalan kaya ka ɗinga shi da cikin mutane, shi ka ga babu wani girma ko wani abu a ciki.

Menene abincin da kake ci da safe? Abincin da nake ci da safe shine, eh, ina siyan biredi wanda irin na ɗari huɗu haka. Zan siya madara da suga da kuma Lifton. Wanda zan haɗa in sha shayi da safe. Shine kusan abinci na wanda ko da yaushe indai da safe ne shi nake, shi nake amfani da shi. Wanda in Allah ya sa ma wataran ina da kuɗi nakan iya siyan kwai in haɗa da shi. To abubuwan da nake yin aikin kari kenan da shi a rana. Eh, da su nake yin kari. Kuma tabbas musamman ma biredin nan, biredin nan mutum zai duba inda zai siya. Ba wai mutum ya dinga siya biredi a kota'ina ba.

Sau nawa kake wanke tufafi? To ina wanke tufafi a mako sau ɗaya. Zan kwasa adadin kayayyakina da yawa wanda zan wanke su da ya kema ina amfani da, eh, injin ne na wanki. Zan kwasa kayayyakina ranar Asabar ko kuma ran Lahadi. Mafi yawanci a ranakun ne nake wanki. Idan nayi wanki kuma daga bisani in akwai dama zan iya goge kaya, in saka su a cikin jaka wanda in zanyi amfani dashi ko da yaushe sai dai ko in ciro in sa a daidai lokacin da nake bukata. Zan iya ciro wa in sa a daidai lokacin da nake bukatan in sa su. Sabida haka sau ɗaya nake wanke kaya a sati. Akwai waɗansu za su kalan namu suna wanki, eh, sau ɗaya a sati kuma wankin nan yana sa mutum ya kasance cikin tsafta. Wanda mutum badai dinga jin jikinsa wani kala ba in ka yi wanki. Zaga ko ina, abin da kake so zaga jikinka. Ka samu abin da ake so.